To, ina ajiye kuɗina ta hanyoyi daban daban. Ya kasance kafin zuwan banki akwai abin da ake ce wa asusu. Asusu nan kuma akwai wanda ake haɗa shi da gwangwani, akwai wanda ake haɗa shi da laka, a mulmula shi ya zamto cewa a mai shape na kaman tukunya. Sai a sanya wani huji wanda zai zamto cewa ta nan za ka dinga sanya kuɗinka a ciki. Wannan sune hanyoyin da nake bi don ajiye kuɗi a shekarun baya. Amma bayan zuwan banki kuma a yanzu ina ajiye kuɗina ne a cikin banki. Wannan shine hanyoyin da nake bi wurin ajiye kuɗi.